Eh, ina shuka tsirrai a cikin gida gaskiya, sabida tsirrai wasu abubuwa ne musamman fulawoyi. Idan ka shuka su, kana kallon su, za ka riƙa jin nishaɗi a cikin zuciyarka. Kuma musamman an ce shi koren ganye yana ƙara wa mutum ƙwarin ido. Toh wannan dalilin yasa nake yin shuke-shuke a cikin gida. Domin shuke-shuke yakan sa ni nishaɗi, yakan ƙara ƙwarin ido wannan korayen ganyayyakin. Kwarai, tsirrai na da matuƙar daɗi a cikin gida, na da matuƙar daɗi a kowane irin wuri. Ko da makaranta ce ko asibiti ko wani waje inda ake rayuwa, za ka ga ana yawan shuke-shuken tsirrai. So ina yin shuke-shuke gaskiya saboda ina jin daɗi idan na gan su. Kuma nakan shuka tsirrai irin na marmari ko guava ko mangwaro ko abarba da sauran duk wani abu wanda ake ko ayaba. So ina shuka tsirrai a cikin gida gaskiya saboda tsirrai wasu abubuwa ne wanda suke ƙara wa mutum nishaɗi da jin daɗi idan ya gan su. Kuma suna ƙara wa mutum ƙwarin ido wannan korayen ganyayyakin. So shiyasa nake shuka tsirrai a cikin gida sabida wannan nishaɗin in riƙa samun sa. Sannan tsirrai ina shuka su ba wai sai lallai a cikin gida ba. Nakan iya shuka tsirrai a cikin makaranta ko a wani guri wanda nake rayuwa. Don kawai na san wata rana ko ba yanzu ba zai amfane ni ko da bai amfane ni ba, zai amfani waɗanda za su zo baya na. To shiyasa nake shuka tsirrai don a amfana. Kuma tsirrai, shuka tsirrai wani abu ne wanda a musulunce ma za ka iya samun lada ta fuskar shuka tsirrai. Idan ka shuka wata bishiya ta girma, mutum ya zo ya shiga cikin wannan inuwar bishiyar ya ji daɗi, ya huta. Sanadiyar wannan za ka iya samun lada a wurin Ubangiji. Sannan shi kansa wanda ya shiga ya karkashin bishiyar wannan ya huta zai ta samu albarka. Sannan tsirrai, shuka tsirrai yana taimakawa wajen samun itatuwa. Dai shuka tsirrai ake samun katako. A samu abin da ake haɗa turmi, a haɗa taɓarya, a haɗa ƙota irin ta migirbi da sauran abubuwa waɗanda, ehm, tsirrai suke, waɗanda bishiyu suke sawa. Kuma wannan shuke-shuken tsirran shi ne yake jawo samun bishiyun da har ake yankan su a ƙera irin waɗannan abubuwa. So shuke-shuken tsirrai na da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Shi ya sa na zaɓi shuka tsirrai. In na shuka su wannan wani kamar ɗabi'a ta cimani yanzu in shuka tsirrai ko bishiyar maina irin da wacce ake ce mata darbejiyya. Ko kuma in shuka irin zaitun haka ko kuma in shuka irin bishiya wacce muke ce mata satellite. To irin waɗannan bishiyun gaskiya suna da matuƙar inuwa sosai. Toh tsirrai ne waɗanda idan suka fito suka girma, mutum zai, zai huta a ƙarƙashin su, zai ji inuwa musamman idan irin lokacin rana idan bazara ta taki sosai. Toh wannan tsirran sukan taimakawa wajen sassauta wannan zafin sabida kaɗa wannan ganyayyakin da suke yi. Wannan abun yakan taimakawa wajen sassauta zafi. To wannan dalilin ma yana sawa mu shuka tsirrai domin samun sauƙin zafi idan yanayin zafin ya zo. Sannan tsirrai abu, abu ne wanda yake da matuƙar tasiri a rayuwa wanda gaskiya shuka tsirrai yana taimakawa ɗan adam ya ji nishaɗi, ya ƙara masa ƙwarin ido, yana jin daɗi. Ko dai yaushe idan ya ga wannan. Sannan idan ka shiga tsakiyar tsirrai, za ka riƙa jin wata ni'ima, wani daɗi a zuciyarka na musamman saboda yanayin kallon su. Suna da daɗin kallo. Sannan suna da daɗin shiga cikin tsakiyarsu. Za ka ga ko wacce ta yi koren ganye. So tsirrai gaskiya abu ne wanda yake da matuƙar tasiri a rayuwar ɗan adam. Shi ya sa na zaɓi na shuka tsirrai, na shiga ciki domin hutawa. Wani ma ya zo ya huta. Har ma wanda nake, wanda ma bai zo ba yanzu nan gaba ina tunanin idan Allah ya kawo shi ko bayan babu rayuwa, babu rayuwa ta ya zo ya hu.

Eh gaskiya kwari kala kala ne. Akwai kalar irin kwarin da nake jin tsoro, akwai kuma kalar wanda bana jin tsoro. Usually akwai irin kwarin da za ka ga muna amfani da su a cikin gida. Za ka ga suna rayuwa a cikin mutane. Akwai irin kwarin kuma da daman babu suma a cikin mutane sosai. Kuma gaskiya duk lokacin da irin waɗannan kwarin suka zo cikin mutane suna iya yi wa mutane lahani ko illa. Kamar kunama. Kunama wani kwaro ne wanda shima idan ya shigo cikin jama'a gudu ake. Kuma idan an gan shi ma ana iya kashe shi saboda yanayin cutarwa da yake yi. Kamar ƙwarin zuma. Zuma ma wani kwaro ne wanda idan ya samu mutum zai harbe shi. Gaskiya wannan ma abin tsoro ne. Sannan kamar ƙwarin rina ita ma wata aba ce wacce idan ta samu mutum take iya harbin shi. To wannan ƙwarin ma idan aka gan shi gaskiya kashe shi ake. Amma kamar irin ƙwarin mu cimmu biyu, irin kamar su kwaro wanda suke fitowa waɗanda ake ce masu suna nan masai, kyankyaso kenan. To irin waɗannan ƙwarin daman mun saba ganin su a cikin gida. Duk da wani lokacin akwai irin ƙwarin da za ka ga ƙazanta ce take kawo su. Wasu kuma ƙwarin yanayi ne na lokaci. Akwai irin lokacin su idan ya zo wannan lokacin za a ke yawan ganin irin waɗannan ƙwarin kamar tsatsu haka. To su irin wannan ƙwari ne waƴanda suke da wari idan suka taba kaya haka, amma dai basu ciki cizo kasafai ba gaskiya to irin wa innan ƙwarin ba a jin tsoron su sosai amma dai gaskiya duk wani ƙwaro wanda yake irin tashi haka musamman masu tashi irin wannan to irin wa'innan ƙwarin gaskiya ana jin tsoran su sabi da akwai ko irin su cinnaka idan dai mai tashi neh ko cizonsa ma yafi ciwo sosai to gaskiya irin waɗannan ƙwarikan abin tsoro ne. Amma dai gaskiya mafi yawancin ƙwarikan da suke shigowa cikin mu ba ma tsoron su. Kuma akwai ƙwari da yawa waɗanda daman akwai su cikin rayuwa. Za su shigo su yi ta ma'amalar suma kamar yadda muke gudanar da wannan. To irin waɗannan ƙwarin kamar ƙuda. Wani ƙwaro ne shima wanda yake rayuwa cikin ɗan adam kuma ba a damu da rayuwar sa. Saboda sakamakon baya wani illa ko wani wannan, baya cizo baya komai. Hassan liman idan ka ta-ka taɓa shi ko kuma Hassan liman ya fi rayuwa gurin ƙazanta. To sannan akwai irin ƙwaro wanda muke ce masa sauro. To ka ga irin waɗannan ƙwarikan ne waɗanda su ba masu cika yawo da rana ba haka sai da daddare. To irin waɗannan ƙwarikan suna cizo amma kuma akwai maganin su wanda a sauƙaƙaƙiyar hanya ko irin ka shiga cikin net. To ka ga wannan ƙwaro ba zai zo ya cije ka ba. Amma dai kamar ƙwarin kunama, irin ƙwarin ƙudan zuma, irin ƙwarin rina da irin waɗannan sauran ƙwari makamantansu da irin ƙwarin shanshani. To waɗannan gaskiya abune wanda muke jin tsoron su gaskiya. Sabida idan suka shigo cikin al'umma suna yi masu lahani, suna cutar da al'umma. Shiyasa irin waɗannan ƙwarikan muke jin tsoron su. Amma ƙwari waɗancan waɗanda suke rayuwa cikin mu, galibi wani dalili ne yake kawo su. Kamar ƙwarin gina. Akwai wani ƙwaro da muke ce masa gina. Ka ga wannan ƙwarin shi ya fi zuwa lokacin damina. Idan irin an yi ruwa an ɗauke to za ka gan su suna ta fitowa daga rami. Irin waɗannan ƙwarin za ka gansu da yawa amma kana iya shiga tsakiyar su kuma ba za su cutar da kai ba. To ririn wa innan ƙwarin ba abun tsoro bane ba amma dai gaskiya duk ƙwarin da yake musamman irin su kunama, irin su shanshani da irin su rina, irin su zuma. Waɗannan ƙwarikan ne waɗanda gaskiya idan ma muka gan su kashe su muke yi saboda cutarwar da suke yi. Amma dai duk wancan irin waɗannan ƙwari, waɗanda za ka gan su gaskiya kamar ƙwarin kuma akwai irin ƙanana wanda za ka gan su amma kuma cizo suke yi wani lokacin kamar wannan ƙwarin da muke ce masa kiyashi. To ɗan mitsitsi ne amma wannan ƙwarin idan ya cije ka yanda za ka ji zafi kamar wani babban ƙwaro ne ya cije ka. Sannan akwai irin ƙwaro ko irin su tururuwa. Tururuwa ma ba su cika cizo ba sosai. Ita ma ka ga ƙwaro ce amma kuma wani lokacin idan aka takura ta haka tana cizo ita ma amma dai ba kasafai ba gaskiya. To ka ga irin waɗannan ƙwarin ba za mu ji tsoron su ba sosai. Amma dai duk ƙwarin da ba wannan ba kamar dai ƙwaro irin na, eh ƙudan zuma to waɗannan.

Eh, ina riƙe laima lokacin ruwa gaskiya sabida laima kamar wani makari ne wanda idan ana yin ruwan sama za ka iya fito wa ka yi uzirar rikanka da ita to ta kan taimakawa sosai. Kuma am tana da amfani sosai laima ba wai kamar sai lokacin ruwa ba kawai. Akwai lokuta da yawa wanda ake amfani da laima ba sai lalle lokacin ruwa ba kamar idan irin rana ta take sosai haka ana irin rana. To gaskiya wannan lokacin idan mutum ya ɗauko laima za ta taimaka mishi wajen kare wannan zafin da ake yi sosai to kuma musamman kuma dai lokacin ruwan gaskiya idan ana ruwa irin musamman irin ba mai ƙarfi ba haka irin yayyafi sabida akwai irin lokacin da za a tashi tun safe ana yayyafi irin lokacin marka marka da muke cewa. To irin wannan lokacin gaskiya za a yi ta ruwa, za a yi ta ruwa, za a yi ta ruwa sai a yini ana yayyafi to ka ga ya kamata mutum a ce yana da irin wannan laimar gaskiya. To ina amfani da laima gaskiya wajen kare ruwa duk lokacin da ake yin lokacin ruwan ke nan. Sannan ina amfani da laima lokacin bazara da muke cewa da Hausa lokacin zafi ke nan idan, eh zafi ya shigo ana irin mukumukun ranan nan to irin wannan lokacin gaskiya idan mutum bai ɗauko laima ba yana amfani da ita zai sha rana. Wani ma in da ya dosa ba lalle ya ƙara saba. To amma dai laima gaskiya tana da matuƙar tasiri ta amfani a cikin rayuwa sabjda mutum in ko da ruwa ya yi ƙarfi ko hankali dai still mutum zai ɗauki wannan laimar ya buɗe ta ya yi je yayi uzirar rikansa wanda in ba dan wannan ba to mutum zai iya jikewa sosai ba lalle ne ya ma iya yin aikin da ya fito zai ba. To amma dai amfani gaskiya tana da amfani sosai a gurare da dama kuma akwai irin ƙasashen da damansu kusan kamar sun saba ma yanayin zafin ranansu suna ɗaukar laima su yi amfani da ita kamar ko mu a nan ƙasar mu nan yanayin kudancin ƙasar mu akwai kamar suna yawan samun ruwa. To daman kusan za ka ga kowa ma yana da irin wannan laimar gaskiya sabida yanayin kasuwanci ma wata rana sai da ita tun da wata ran za a wayi gari ko dai wata ran za a wayi gari gabaki ɗaya ranar kawai yayyafi ake ta yi ko ana ta ruwa. To wannan dalilin sai ya sa kowa ya ɗauko tashi ya riƙa amfani da ita ya je nan, ya je nan, ayi ta gudanar da harkokin kasuwanci ba abin da zai tsaya tun da akwai wannan hikimar. Sannan laima wani lokacin za ka ga akwai babba, akwai ƙarama. Akwai irin wacce idan mutum ya je kasuwa zai ajiye ta, ya zauna a ƙarƙashin ta yake kasuwancinsa a ciki. Akwai kuma irin wacce kawai ɗaukan ta ake yi a sa ta a saman kai ake yawo da ita. To yanzu na ga akwai irin laimar ma da ake ɗaura ta aka kawai za ka ga wani ɗan, wani ɗan abu a jikin ta kamar roba haka. Idan ka buɗe za ka iya sa wa aka ka yi yawo ka je duk inda za ka je. Za ka kare rana sannan ko da ruwa ake yi ba zai dake kanka ba. To gaskiya ina amfani da laima sosai. Ina son laima ma ni gaskiya sabida kawai idan ko da ma ba lokacin ruwa ba in dai aka ce irin lokacin zafin nan yayi to nakan ɗauko ta na yi amfani da ita musamman ma ni da nake kasuwanci guri da nisa kuma ƙafa nake zuwa da kuma, em zafi a ƙafa nake zuwa wurin da nake yin kasuwanci. To wannan dalilin ma ya sa ni nake yawan yin amfani da ita sabida in na ɗauko ta zan yi tafiya ta cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali. Ko da ruwa ake yi ban da matsala, ko da ana rana ne to ban da dai matsala. Zan ɗauka wannan laimar na yi yawo na na je duk inda zan je ba tare da wata matsala ba. Hankali na kwance zan aiwatar da ita. To amma fa idan da babu wannan fa watakila ba lalle ne ayyukan da nake yi ba su aiwatu ko kuma daga inda nake zan iya tsayawa da yin wannan, zan iya tsayawa da ci gaba da yin wannan aikin sabida yanayi na ruwa ko kuma rana idan ta take. To wannan dalilin ya sa laima a bace wacce gaskiya tana da matuƙar amfani sosai. Shi ya sa nake amfani da ita. Ina amfani da laima sosai sosai sabida kare ruwa ko kuma yanayin rana idan lokacin yayi. To wannan tana taimaka mun gaskiya wajen gudanar da ayyukana su tafi daidai sabida yanayi idan aka shiga ko na ruwa ko na rana to komai naka ba zai tsaya ba. Za ka ci gaba da yin uzirar rikanka ne kamar yadda ka fara sai dai kawai ba za su tafi kamar a ce babu komai a hannun ka ba. To gaskiya laima tana da matuƙar tasiri, tana da daɗin amfani. Ina amfani da ita.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya ba wani abu bane face kiyayewa don bin doka. Ina bin doka don kiyaye lafiya, sannan ina amfani da rigakafi. Ina shan magani ko na rigakafi domin bin doka da kuma ƙa'ida kan zaman lafiya. To, lafiyata gaskiya nakan kiyayewa. Ina samun riga-- rigakafi na sha domin kiyaye lafiya. Sannan ina kare, ina bin doka don kiyaye lafiya domin an ce lafiya uwar jiki sai da ita ake yin komai. To wannan dalilin yasa gaskiya bana wasa da lafiyata. Nakan yin ƙoƙari na kiyaye. Sannan duk abin da na san cewar zai iya yi wa lafiyata lahani ko illa to nakan yin ƙoƙari na nisance wannan abun. Amma gaskiya lafiya ita ce komai, ita ce jigo, ita ce tushe na aiwatar da duk wani al'amari. Shi yasa nake ƙoƙari nake kiyaye lafiyata. To gaskiya ina yin ƙoƙari in kiyaye lafiya ta fuskar shan rigakafi, ta fuskar bin doka. Idan likita ya ba ni doka, nakan yin ƙoƙari na bi. Sannan kuwa abin hawa nake ja, nakan bin doka don kiyaye lafiyata. Sannan a kan karan abincin, a kan kanshi ma abinci idan zan ci nakan ci wanda na san cewar ba zai taɓa lafiyata ba domin kiyayewa daga samun matsala. Shi yasa gaskiya ina yin ƙoƙari ina kiyaye lafiyata ta fuskar da ta dace saboda yanayi na cututtuka da sukayi yawa ma yanzu. To idan ba ka samun abinci kana ci mai kyau, za ka iya samuwa da wata cutar. Shi yasa bana wasa, ina yin ƙoƙari ina kiyaye lafiyata ta fuskar rigakafi. Ina kiyaye lafiyata ta bin doka. Ko abin hawa na hau bana guje-guje saboda guje-guje zai iya kawo, zai iya kawo matsala ta saɓawa doka. Bin do-- rashin bin doka zai iya kawo matsala ta taɓuwar lafiya saboda ganganci za ka iya faɗuwa a kan abin hawa, ka je ka ji ciwuka. To ka ga habu ya samu matsala an taɓa lafiya kenan. To gaskiya irin waɗannan abubuwan nakan yi haƙuri da su ba kamar yanda wasu sauran samari suke irin wannan guje-guje abin hawa su taɓa nan, su taɓa nan, su yi wannan, su yi wannan, duka ba ruwansu da abin da ka je su. To gaskiya ni ina da tsari ma duk abin da zanyi nakan duba wane kalar abu ne saboda kar na je nayi abunda zai taɓa lafiyata. To gaskiya lafiya ta wata aba ce wacce nake ji da ita matuƙa cikin rayuwa saboda a lafiyan nan dai dai ta ake yin komai. Lafiya da ita ake neman ilimi, lafiya da ita ake neman duniya, lafiya da ita ake neman lahira, lafiya da ita ake neman kuɗi, lafiya da ita ake yin komai da na rayuwa. To sai da lafiya za a yi komai. A haka lafiyan nan duk inda take nakan yin ƙoƙari na bi ta. Lafiyan nan duk inda naga wani abu zai taɓa ta bana yin ƙoƙari na yi shi saboda kar na je in taɓa lafiyata. To gaskiya ina kiyaye doka sosai, ina bin dokoki na guje wa abin da zai taɓa lafiyata saboda lafiya ita ce uwar jiki. Lafiya ita ce garkuwar komai, ita ce tushe. Sai da lafiya mutum zai aiwatar da komai, sai da lafiya mutum zai gane dai dai, sai da lafiya mutum zai gane ba dai dai ba, sai da lafiya mutum zai gane abin da ya kamata yayi, sai da lafiya mutum zai gane abin da ya kamata ya bari. To lafiya wata aba ce wacce kowa yake so ya same ta. To me ya kamata mutum ya yi shi ne ya yi abin da ya dace domin kiyaye lafiyata. Kamar yadda na faɗa maka ina bin doka sannan ina kiyayewa ina kuma yin ƙoƙari na yi amfani da duk abin da nasan wane abu ne na rigakafi. Ko kwanciya zanyi nakan shiga gidan sauro. To wannan dalilin na kiyayewa domin kiyaye lafiyata shine yasa nake shiga cikin gidan sauro domin na kare kaina daga kamuwa da cutar zazzabi na Malaria. To irin waɗannan abubuwan ina yin su don kiyayewa da lafiya. Ina bin doka gaskiya sosai musamman a kan abin hawa, musamman duk wani abu da nasan zai taɓa lafiyata nakan yin ƙoƙari na nisancewa na abun saboda lafiya nan ita ce abar alfaharin mu. Ita ce mutum yake jin a jikinsa ya samu damar da zai yi komai, ya samu damar da zai nemi kuɗi, ya samu damar da zai nemi ilimi.

Eh ina koyan wani yaren. Yanzu haka ina koyan Fulatanci, ina koyan Turanci duk da dai yana iya Turancinsa amma dai har yanzu still ina ƙara neman koyonsa. Sannan ina koyan yaruka daban-daban musamman dai haka ko gaisuwar su ko yanayi irin na mu'amalar kasuwanci. Eh gaskiya ina koyar yare saboda yare wani abu ne wanda duk wanda ka shiga cikinsa cikin irin ƙabilar yaren kai yaren za su ji daɗi. Sannan za ka samu wayewa a kurin da ka je ko da kuwa ina ne saboda duk abin da za su faɗa kana ji, kaima kuma duk abin da za a faɗa kana ji. To wannan dalilin yasa gaskiya nake koyan yare saboda musamman harkoki irin na kasuwanci wani lokacin gashi dai mutum kana koyi, kana tare da shi amma kuma za ka ga bayanin yarenka. To amma idan kana iya yin yare musamman ma dai yare irin na duniya, yaren Turanci wanda kusan za ka ga ko wacce ƙasa ana iya zuwa a kalli wannan, a ji wannan yaren. To gaskiya yare eh idan mutum ya iya shi yana da daɗi. Duk inda ka je ka, za ka yi irin wannan yaren gurin kuma za a saurare ka. Za ka samu tarba mai kyau fiye da wanda ace bayanin yaren saboda ka sauƙaƙe musu hanyar yin mu'amala. Yaren ba ji ka ke yi ba. Kuma idan ba ka ji fate yace za su yi su fahimce ka. To kuma kaima idan an faɗa bata yadda za a yi ka fahimta. Amma sakamakon haɗuwa da yin sakamakon yin iya yaren to haɗuwar ka da kowane irin mutum a irin yanayin yarensa in dai ka iya za ku zauna ƙalau. Za ku yi mu'amalar kasuwanci, za ku yi mu'amalar karatu, za ku yi mu'amalar rayuwa, za ku ƙulla yadda za ku hau ku sauka da wannan yaren. To amma idan ba ka iya wannan yaren. To za ka ga kana da abokanai mabanbanta, yaruka daga gurare daban-daban kuna haɗuwa sakamakon wannan yaren da ka ke yi. Shi ya sa nake yin yare. Ina koyan yare gaskiya bayan yaren da nake ji. Ina koyan yare aƙalla guda uku ko biyu. To wannan yare gaskiya ina koyonsa. Ina kuma addu'a wa Allah ya kawo min ranar da za a ce na iya yare kala kala saboda yin yare gaskiya abu ne wanda yake da daɗi. Shi ya sa nake tako ƙari. Yanzu haka akwai yare kan da nake so na koya amma dai Turanci na fi mai da hankali a kansa. Da shi da Fulatanci gaskiya sai kuma yaren duniya Turanc-- eh sai kuma yarena na Hausa wanda kusan shi ne kasu tamanin cikin ɗari na yaren da nake yi a duniya. Kuma sa yaren da nake ji saboda shi ne yaren da na taso a ciki nake ji. Yayena su ma yaren su ke yi, abokanai na da 'yan uwa duka irin wannan yaren ake yi. To Hausa gaskiya ita ce babban yarena sannan kuma yare gaskiya abu ne wanda idan ka koyi shi za ka zauna ƙalau. Duk wani mutum ma wanda yake tunanin zai bata magana a kanka ko wani abu da ya shafe ka idan ya san kana jin yaren da zai faɗa da shi to ba zai faɗa ba. Imma dai ya ƙura da abun da yake so ya faɗa amma kuma ya faɗi abin da ya yi daidai da ra'ayinka. To amma dai gaskiya yare abu ne wanda yake da daɗi idan mutum ya iya shi. Ina koyan yare sosai da sosai. Ina yin yare gaskiya. Ina koyonsa Fulatanci, Turanci kuma ina ganin yadda mu'amalar mutane take daɗa kusanci idan kana jin yaren mutum a kowane irin ƙabila ne kai. In Hausa ne ka zo ka ga mutum Hausa zai ji daɗin wannan.